Wane yanayin ɗaki kake fi so? Na fi son ɗaki mai kujeru, mai tais, mai firij, mai fulawowi kuma sannan mai tsabta da ƙamshi a ciki ya kasance da hasken fararen fitilu.

Yaya wurin aikin ku yake? A wurin aikin mu akwai ƙofan shiga, akwai tebura a cikin office, akwai komputoci, muna da AC, muna da inverter, muna da allo, muna ajiye ruwa mai sanyi domin tarban baƙi. Sannan kuma muna share shi, muna tsaftace shi.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin auduga, saboda sumfi daɗin sawa a jiki, sumfi taushi, sumfi kuma kwanciya a jiki. Wurin wankewa ma sumfi sauƙi, wurin gogewa ma baka da matsalan ko zai ƙone ko ba zai ƙone ba. Saboda haka na fi son tufafin auduga.

Kana cije farce? A'a gaskiya bana cije farce saboda tara farce ƙazanta ne, har balantana kasa bakinka ka rinƙa cije shi. Na fi yanke farce na bana cije shi saboda cin farcen ma yana da illoli kaman su kai ma cikinka ƙazanta?

Menene abincin da ka ke ci da safe? A safiya na fi cin waina da miya, tuwo da miyan kuka, koko da ƙosai ko kuma ruwan shayi, babu madara. Wata safiyan kuma na kan ci ɗanwake.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan yaruka da dama kaman turanci, larabci, fulatanci da basange. Ina koya ne saboda idan na zo ma'amalantar su zan ɗan iya fahimtar abinda suke cewa ko yayane. Ina koya kuma saboda karin kusancin kada wasu yaren da ba naka ba.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Muna amfani, ina amfani da launin tawadan baƙi, saboda yafi fitowa a rubutu ko a allo ko kuma a cikin littafi. Na fi amfani da baƙin tawada.

Kana son cin abincin titi? A a gaskiya bana cin abincin titi, saboda ba daidai bane mutum ya tsaya a titi yana cin abinci, kowa na kallon shi kuma ma sannan baka san yanayin tsaftan abincin ba da kuma yaya aka yi aka dafa shi. Na fi cin abinci na a gida.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Muna sasanta rikici a aiki ta hanyar nasiha, da kuma nuna cewa dukanmu 'yan uwan juna ne tunda aiki ya haɗa mu, sannan kuma a daɗe nasihohi, da kuma cewa dole da ma rayuwa zo mu zauna zo mu saɓa ne. Muna sasanta rikici ta hanyar ban haƙuri da lafuza masu daɗi.

Sau nawa kake share ɗakin ka a rana? Ina share ɗakina a rana aƙalla sau goma sha biyar. Saboda na fi son shara a kan kowane aiki a cikin aikin gida. Saboda haka nakan share ɗakina aƙalla sau goma sha biyar koma fiye da haka a rana.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema saboda rage ƙarfin ruwa a kaina. Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda yana taimakawa kar ka jiƙe a cikin ruwa. Yana rage zubar ruwa a jikinka.

Kana iya yin barci da rana? Eh, ina iya yin barci da rana idan bani da aikin yi. Sai in ɗan saka wani baƙin kyalle in rufe fuska na saboda rage yawaitan haske na rana da ta riga da ta fito. Ina iya yin bacci da rana idan ina so in huta gajiya.

Kana iya ba da barkwanci? Ina iya ba da barkwanci, musamman idan ina cikin ƙawayena ko kuma ina cikin 'ya'yana ko kuma ina cikin sa'annin karatuna ko kuma idan na haɗu da mama na. Muna iya ba da barkwanci mi dariya, mi raha, mu samu natsuwa a cikin zuciyan mu sannan mu farin ciki tare.

Kana da dabbar gida? Eh ina da dabbar gida. Ina da kajin Hausa da na Turawa da kaji masu ƙwai. Kuma ina jin daɗinsu saboda na saba kiwon su har mun shaƙu. Idan basu da lafiya ina jin kamar ni ce bani da lafiya.

Me kake siya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da dama a kasuwa kamar su kayan zoɓo, kayan miya, kayan abinci, kayan masarufi irin su kayan ganye kamar su kayan sawa da takalma da zannuwa da yadin hijabai da ganda da alayyahu.

Wani launi kake fi so? Na fi son, ina son launi daban daban kamar su kore, ruwan toka, ja, ruwan ɗorawa amma duk a ciki nafi son launin ruwan toka.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyan kaya a yanar gizo idan naga yayi min kyau kuma ana kawo mun su har inda nake. Musamman ma a Alibaba da Jumia da kuma App ɗin Ɗan Bello.

Me kake yi da raguwar abinci? Raguwar abinci idan ya rage mukan kira almajirai mu ba su. Idan kuma ba a samu almajirai ba sai a sa shi a firij ko kuma a shanya shi a rana ya bushe daga baya sai a sake dafa shi. Idan kuma an samu almajiri sai a kira shi a ba shi sadaka.

Kana kulle ƙofa kullum? Kullum ƙofar ɗakina a kulle take, sai dai idan za a shigo, idan mutum ya buga sai a buɗe mai, idan ya shigo kuma sai a sake kulle wa. Kullum ƙofar ɗakina a kulle yake, sai dai idan an buga za a shigo sai in zo in buɗe, idan mutum ya shigo ma in sake kulle wa. Idan dare ta yi ma za a kwanta bacci to shi ma za a ƙara kulle wa.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina dafa ƙwai a cikin ruwa. Bayan na wanke shi, na wanke ƙwan kafin in saka a ruwa. Idan na wanke sai in saka shi a tafasasshen ruwa, sai na ba shi mintuna. Idan na ga alamun ya isa dafuwa sai in fito da shi, sai in ɓaɓɓare in sa gishiri in cinye abuna.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app da dama kamar su WhatsApp, Facebook, Gmail. Ta nan nake amfani da su nake tura saƙonnina, sai kuma SMS saƙon waya na rubutu. Amma duk a ciki na fi amfani da WhatsApp.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? Ina son 'ya'yan itace da dama, amma kuma na fi son dabino, kankana, abarba da kuma tuffa. Amma duka a cikinsu na fi son dabino da kukumba.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar da kasuwa take ci saboda kaya ya fi sauƙi. Ina zuwa kasuwa ranakun Talata, da kuma Juma'a, da kuma Asabar. Ranakun kenan da nake zuwa kasuwa a mako. Saboda ranakun ne kasuwa take ci.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Launin da yake gidanmu ruwan ƙasa ne sai kuma idan anyi ruwan sama sai ya koma tabo. Ƙasar gidanmu launin ruwan ƙasa ne sai kuma idan anyi ruwan sama sai ya koma launin tabo.

Wane abincin gargajiya kika fi so? A abincin gargajiya nafi son tuwon masara da miyan kuka wanda taji daddawa, sai kuma dambu wanda ya sha gyada da man kuli-kuli, sai kuma kwado wanda yaji kuli-kuli. Ma sha Allah.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da bokitai da yawa. Aƙalla za su kai kaman guda talatin. Saboda a ciki muke tattara ruwa muna ajiyewa. Muna da manyan bokitai, muna da ƙananu, muna da galoli, muna da jarkoki, muna da bahunaye, muna da robobin fenti. Saboda tattara ruwa muna da bokitai da yawa.

Yaya kake kiyaye kalaman sirri? Ina kiyaye su ne ta hanyar barin ma kaina ba tare da na gaya wa kowa ba. Ina barin su ne a cikin cikina saboda sun kasance kalaman sirri, ba abin da za ka je ka fada wa kowa da kowa ba ne.

Kana fin son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni saboda ya fi sauƙin rayuwa. Ba za ka sha wuyan neman wasu abubuwan ba, amma in kana zaune a ƙauye wasu abubuwan babu su a ƙauye sai ka fito birni, kamar su gidan mai, kayan masarufi, kayan more rayuwa to wannan duk sai ka fito birni za ka samu. To shiyasa na fi son zama a birni akan ƙauye.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama, saboda yafi daɗin aiki, wurin cin abinci ma dama yafi daɗi, sannan kuma dama yafi hagu ƙarfi. To ina amfani da hannun dama ne wuraren yin ayyukana na yau da kullum.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Muna da yawa sosai. Za mu iya kai wa mu kusan ɗari da. Saboda akwai ƴaƴan yayyi, ƴaƴan ƙannai, ƴaƴan antinaye, da kuma mamunan mu da babannin mu da kakannin mu da tattaba kunnun mu da inhunhun ɗin mu.

Kana cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci sosai saboda yana da amfani, yana sa girki ƙamshi da daɗi da ɗanɗano. Kuma ma citta magani ne, yana maganin sanyi da mura da tari. To idan kana cin citta a abinci zaka kasance cikin ƙoshin lafiya fiye da wanda shi baya cin citta a abinci.

Kana shan madara? Ina shan madara kaman su madaran shanu, madaran yogurt ko kuma wata lokacin madara a cikin shayi ko kuma kamar su ice cream tunda shi ma da madara aka haɗa. Wata lokacin kuma mukan jiƙa madaran ma haka nan mu sha shi a yanda yake.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowacce rana kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda a ranan mukan sa sababbin tufafi domin zuwa masallaci, mu je mu bautan Allah, mu yi azikar, sannan kuma ranar tana da albarkatu da yawa, mu yi addu'o'i sai mu dawo gida. Muna jin ranan kamar ranan Sallah. Ranar da ta fi kowacce kyau a mako, ta fi kowacce rana kyau a mako ita ce ranar Juma'a.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar da tafi kowacce lamba albarka shine number one. Kamar yanzu idan aka mana jarabawa a makaranta, ka fi so ka zo na ɗaya. Idan ma a wani fanni ne, ka fi so ace kai ne na ɗaya a himma ko ƙwazo ko ƙoƙari. Lambar da tafi kowacce lamba albarka ita ce lamba one, lamba na ɗaya.

Kana taunawa goro? Ina tauna goro idan na ji tashin zuciya, ko kuma idan ina cikin nishaɗi, ko kuma idan na kusa da ni yana ci na kan ji sha'awan ci sai in ce ya ɗan ɓallo mun. Ina tauna goro wasu lokuta idan na ji ina jin sha'awan ci.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayana sau biyu a rana. Ina caja shi da rana, sannan kuma ina caja shi da daddare. Amma dai nafi caja shi da daddare idan zan kwanta bacci. Idan na tashi da safe sai in gan shi ya cika, sai in cire shi daga caji in yi abun da zan yi da shi. Zuwa rana kuma idan ya ƙara sauka, sannan sai in ƙara mai da shi a caji. Nakan yi cajina sau biyu a rana ko kuma sau uku, amma dai nafi yin shi sau biyu ɗin.